Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum. Kullum ina fita yawo da safe in yi gudu. Ina gudu daga unguwan ɗan Tsoho zuwa unguwan Maji. Daga nan in wuce garin Hoji a ƙafa. Ina shi yasa saboda me motsa jiki yana ƙara wa mutum lafiya. Yana sa jini ya gudu, ya gudana sosai a jikin mutum. Yanda mutum zai ji daɗin lafiyan jikin shi. Jikin mutum kuma zai yi ƙarfi. Zaka ji ƙwari, zaka ji daɗi sosai, Shi ya sa motsa jiki abu ne mai amfani, abu ne wanda ake so. Kam ba a so mutum ya zauna baya motsa jiki haka. Shi motsa jiki yana da amfani sosai ga lafiyar ɗan adam.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum. Turare mai ƙanshi. Turare na kamfani mai suna Galida shi nake sakawa. Saboda irin wannan turaren yana da mahimmanci sosai. In ka sa kana yawo ko ina ka je mutane za su dinga cewa ka yi ƙanshi sosai. Wannan turare da ka safa turare ne mai kyau. Sai in gaya wa mutane ai turaren nan a shagon Wane da Wane naje na siye shi. Shi ya, shiya sa nake son in yi amfani da irin waɗannan turarurruka, turarurruka masu ƙanshi sosai. Amfanin siyan turare ke nan. Indai ka sai turare na farko, inda ka je za a dinga ma kallon mutum mai tsafta wanda ka ga kana sa turare mai kyau. Kana sa turare musamman ace wannan turaren na kamfani ne. Ba irin wanda turaren da ake ɗurɗurawa ɗin nan. Kuma za kaga gaba ɗaya irin wannan turaren bai cika inganci ba. Gaskiya irin wannan turaren bai cika inganci ba.

Kana son abinci mai yaji? Eh, ina son abinci mai yaji. Wanda yajin shi ya kasance yana da daɗi. Ina irin yajin nan da ake yin shi da citta. Shine irin yajin da nake so. Ba yajin da za ka ganshi haka gaba ɗaya ba kyan gani ba. Amma indai aka ɗaka ma yaji musamman a ci yajin nan dakan hannu ne. To irin waɗannan yaji kan gaskiya sun fi daɗi sosai. In aka sama su a abinci, uwa za ka ji abincin ya ma daɗi, ya ma daɗi. Shi ya sa indai zan zo gida, zan tau daga gida in zo makaranta. To sai na saba an ɗaka mun yaji.

Ka iya rera waƙa? Na iya rera waƙa, musamman waƙan nanaye. Ita waƙa inde ka reka rera ta da kyau to tana yin daɗi amma waƙa in ba ka rera ta da kyau ba gaskiya bata cika yin daɗi ba. Shi yasa nake koƙari in dena irin wayannan waƙoƙin. Na iya rera waƙa sosai, na iya rera waƙa, ina iya waƙa rera, na iya waƙa rera.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya. Rijiya me nisa ruwan ta ya fi daɗi amma rijiyar da ba ta, ba ta, ba ta da zirfi rijiyar ruwan ta baya daɗi. Shi ya sa in za mu gina rijiya muke gina rijiya mai zirfi sosai.

Kana jin tsoron ƙwari? A'a, ba na jin tsoron ƙwari saboda ƙwari idan kana jin tsoron su wani lokaci jikinka zai yi wani iri. Amma in dai ba ka jin tsoron su, to ƙwari za ka ji daɗin zama da su sosai. Ƙwari wasu ƙwarin suna da illa, wasu ƙwarin ba su da illa.

Ina kake son ciyar da hu da hutu? Inda nake son ciyar da hutu shine ina so in tafi Mozambique, ina so in tafi South Africa Ohuta, ina so in tafi, ina so in tafi Kebbi, ina so in tafi Nasarawa, ina so in tafi Borno.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakarmu da shugaban aiki tana da kyau. Ba mu da matsala tsakaninmu da shugaban aiki. Muna da dangantaka mai inganci sosai. Yana son mu muna son shi kuma muna rayuwa yadda ya kamata. Muna rayuwa mai kyau. Ba mu da, ba mu da matsala tsakaninmu da shugaban aikinmu.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? Ni na fi son zama a birni ba a ƙauye ba, saboda ƙauye ba mutane sosai kuma akwai daji ƙauye. Amma inda ba mutane sosai, musamman cikin gari, in akwai mutane sosai to yafi daɗin zama a kan ƙauye. Shi yasa na fi son zama a cikin gari a birni a kan ƙauye.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki amma tsakin shinkafa ba tsakin masara ba. Amma tsakin da yake kamar tsakin dawa to shi wannan yana da wahalan busawa ba kamar sauran tsaki da muka saba busawa ba. Saboda shi tsakin, tsakin dawa yana da tauri sosai to busa shi yana.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Ina shan magani ne. In na kamu da mura, ina zuwa asibiti wurin likita ya yi min tambayoyi, ya dudduba ni, sai in gaya mai matsaloli na. Shi kuma sai ya ban magani. In ya ban magani, sai in zo in sha. Da na sha kuma ina jin sauƙi a kan muran da nake ji sosai fa.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abinci rana ne da rana ba daddare ba. Ina cin abinci rana ne lokacin da na ci abinci. Ina cin abinci rana ne da, da yamma. Ba na cin shi da sassafe. Ina cin abinci rana ne da rana. Ina cin abinci rana ne lokacin da na je gida. Ina cin abinci rana ne lokacin da nake marmarin cin abinci. Amma ba na cin abinci rana lokacin da ba na marmarin cin abinci.